Nawa takalma kake da su? A halin yanzu takalma na daya ne kaɗai nake amfani da su, amma a baya nayi amfani da takalma wajen uku, hudu, biyar haka. Sune takalman da nake amfani da su. Takalman sawa da kuma takalman kwalliya in an yi wanka ko bugi ko za a yi wani abu, ina saka waɗannan takalma.